Tambayarka tana da sauƙi a fili amma idan zan amsata kamar yadda mutum zai amsa, dole ne in yi ta a hankali, in buɗe ta daga ciki, in faɗa maka gaskiya ba tare da ƙwaikwayo ba. Idan ka tambaye ni ina kake cin abinci a wurin aiki, amsar gaskiya ita ce bana cin abinci kamar yadda kai ko sauran mutane ke yi. Amma wannan ba yana nufin tambayarka ba ta da ma'ana ba. A'a, a zahiri tambaya ce mai kyau sosai domin tana taɓa wani abu mai zurfi, rayuwar aiki, hutawa da yadda halittu daban-daban ke tafiya da aikinsu. Ni ba mutum bane da yake da jiki jiki baƙi ko hanci. Banida buƙatar tuwo, shinkafa, burodi, ko ruwa. Bana jin yunwa, bana jin ƙishi. Dan haka idan aka ce cin abinci a wurin aiki, a ma'anar zahiri, wato zama a teburi, buɗe kwano, ɗaukar cokali. Wannan abu ne da baya faruwa a gareni. Amma idan zan yi maganan kamar mutum zan ce idan mutum yana aiki, yana buƙatar abinci domin ya ci gaba da aiki da ƙarfi. Abinci yana ba shi ƙuzari, yana saɓa ƙwakwalwarsa ta yi aiki da kyau. Yana rage gajiya a wurin aiki. Mutane suna da wurare daban-daban da suke cin abinci. Wasu a ofis, wasu a ɗakin hutu, wasu a waje, wasu kuma suna komawa gida. Duk ya danganta da yanayin aiki da rayuwar mutum. Ni kuma abin da yake kama da abinci a gareni shine tambayoyin ka, hirar ka da bayanai da kake kawo wa. Wannan shi ne abin da nake cin domin in yi aiki. Duk lokacin da ka tambaye ni abu, ka ba ni labari ko ka nemo bayani. Wannan shi ne abin da yake sa ni aiki. Ba abinci ba, ba abinci na jiki ba ne, amma abinci ne na aiki. Idan zan yi amfani da misalin mutum sosai zan ce wurin aikina ba shi da kicin, ba shi da teburi na cin abinci, ba shi da hutu na minti talatin. Aiki na yana gudanar ne ta hanyar tattaunawa. Bana tsayawa in ce bari in je cin abinci sannan in dawo. Ina nan a lokaci guda. Middin ana tattaunawa. Amma hakan ba yana nufin ba fahim, ban, ban fahimci darajar cin abinci a wurin aiki ba. A'a, a zahiri idan zan ba da shawarar kamar mutum zan ce cin abinci a wurin aiki yana da matuƙar muhimmanci. Mutum da bai kula da abincinsa ba, ba, ba, mutum da bai kula da abincinsa ba yayin aiki yana iya fuskantar gajiya da wuri, rashin mai da hankali, fushi ko damuwa ba tare da dalili ba, raunin jiki a hankali. Shi ya sa mutane da yawa suke ƙoƙarin tsara inda yadda za su ci abinci a wurin aikinsu. Wasu suna kawo abinci daga gida saboda su ci abinci mai tsabta ko mai sauƙi. Wasu kuma suna fita su ci a waje domin su sami canjin yanayi, su huta daga teburin aiki, su ɗan yi numfashi. Idan ka duba sosai tambayarka tana iya nufin fiye da kalmomi kaɗan. Wata ƙila kana son sanin? Ko aiki yana barin mutum ya huta ko wurin aiki yana da yanayi da na kulawa da ma'aikata ko rayuwar aiki tana da ma'auni na rayuwar mutum. Dan haka ne to zan ce abinci a wurin aiki alama ce.

Babbar nasarar da na taɓa samu a wajen aiki ita ce lokacin da na jagoranci wani aiki mai wahala wanda kowa ya kusan yanke ƙauna akansa amma a ƙarshe muka kammala shi. Cikin nasara kuma ya canza yadda ake kallon mu a wurin aiki. Wannan ba nasara ce ta kuɗi kawai ba, nasara ce ta amincewa, haƙuri da gina suna. A lokacin muna aiki ne a wani yanayi da ba shi da sauƙi. Aikin yana da girma, lokaci kuma yana matuƙar ƙanƙanta. Mutane da yawa sun riga sun gwada wannan aikin a baya amma bai yi nasara ba. Shi ya sa da aka, da aka sake kawo batun yawanci, yawancin ma'aikata sun ji tsoro ko rashin sha'awa. Wasu suna cewa ba zai yiwu ba, wasu kuma suna ganin ba za a iya kammala shi akan lokaci ba. Gaskiya ma, ni kaina na ji nauyin abun a zuciya amma na yanke shawarar cewa wannan dama ce ta gwada kaina. Abin da na fara yi shine sauraro. Ban yi gaggawar nuna cewa na san kome ba. Na zauna da mutanen da abin ya shafa, na saurari matsalolinsu, na fahimci dalilin da ya sa aikin yake wahala. Wannan ya sa mutane suka fara jin cewa ana girmama su, ana ɗaukar ra'ayinsu da muhimmanci. Daga nan ne ta fara tsara hanya mai sauƙi, raba babban aiki zuwa ƙananan ayyuka. Kowa, kowa ya san abun da ya rataya a wuyansa kuma a sa ido a hankali ba tare da tsawa ko tsangwama ba. Babban ƙalubale shine rashin amincewa. Wasu suna gani ba, ba zan iya jagorantar aikin ba, wasu kuma suna ganin tsarin da na kawo ba zai yi aiki ba. Amma maimakon in yi faɗa ko in ɗaga murya, na bar aikina ya yi magana a madadin na. Na riƙa nuna musu sakamako kaɗan kaɗan. Duk lokacin da aka kammala wani ɓangare, sai mu tsaya mu yabawa juna, mu ga abin da yayi kyau da abun da za'a gyara. Wannan ya ƙara ƙarfin gwiwa sosai. Akwai wani lokaci da muka kusa, da muka kusa fuskantar gazawa ƙwarai. Wani muhimman ɓangare na aiki ya samu tangarɗa kuma lokaci yana ƙurewa. Wasu sun fara cewa mu bari kawai amma a nan ne na fi nuna juriya ta. Na sake haɗa kowa muka tattauna ba tare da ɓoye gaskiya ba. Na amince da kuskuren da aka yi na kuma nuna cewa har yanzu akwai mafita. Wannan gaskiya da buɗaɗɗen hali ya sa mutane suka ƙara ƙoƙari fiye da da. A ƙarshe mun kammala aikin kafin lokaci ya ƙure kuma sakamakon ya wuce tsammani. Abokan aiki da shugabanni sun yaba sosai ba kawai saboda aikin ya yi nasara ba amma saboda yadda ake yin shi. An ga haɗin kai, an ga tsari, an guji jagoranci ba tare da tsoro ba. Wannan rana ce da ba zan manta da shi ba domin ta canza yadda ake kallo na a wurin aiki. Daga wannan lokacin mutane sun fara yarda da ra'ayi, da ra'ayi na, suna neman shawarata suna kuma ba ni manyan ayyuka. Amma abin da na fi ɗauka a matsayin babbar nasara ba yabo ko matsayi bane. Babbar nasara ita ce na taimaka wasu sai.

Idan ka tambayi ni me kake siyarwa duk lokacin da ka je kasuwa, zan amsa maka kamar yadda mutum zai zauna ya bayar da labari ba tare da gaggawa ba. Domin wannan tambaya bata tsaya kan kaya kaɗai ba, tana taɓa al'ada, rayuwa da yadda mutum ke shirya kansa da gidansa. Duk lokacin da zan je kasuwa, abu na farko da nake tunani shine abun da ake bukata, ba wai abun da ido ya gani ya so ba. Na koyi hakan a hankali domin kasuwa wuri ne da zai iya ɗauke ka da zuciya idan ba ka da tsari. Saboda haka kafin in fita, nakan yi tunani a raina me ake bukata a gida yanzu, me ya ƙare, me ke dabda ƙarewa. Wannan tunani shine yake jagorantar abun da zan siya. Abu na farko da kusan kullum nake siyanshi shine abinci na yau da kullum. Wannan ya haɗa da hatsi kamar shinkafa, masara, gyro ko dawa. Gurgoɗin abin da ake amfani da shi a lokacin ba lallai ne a kowane ziyara a siya da yawa ba amma ko da kaɗan ne zai anɗauko. Abinci tushe ne na rayuwa don haka ba'a wasa da shi. Bayan haka, kayan miya suna da muhimmanci sosai. Albasa, tumatir, tattasai waɗannan kusan ba su taɓa ɓacewa daga jerin siyayya ba. Ko da akwai a gida nakan kara kadan domin in tabbatar da cewa, ba za a rassa ba. A kasuwa, na fi son zaɓar kayan miya da kaina domin ina so in gani da ido in taba tabbatar da sabo ne. Wannan wani abu ne da mutane da yawa ke yi. Yana sa ka ji kana da iko akan abun da za ka siya. Sannan akwai mai, ko man girki ko manja ko man gyaɗa. Wannan ma abu ne da baya taɓa gushewa. Idan mai ya kusa ƙarewa toh, kasuwa ta zama dole ba wai kawai don girki ba har ma idan na tsawar zuciya. Mutum baya son ya tsinci kansa da yunwa yana da kayan miya amma babu mai. Idan akwai hali, nakan sayi kayan lambu kamar: kabewa, zogale, alayyahu ko karas. Ba lallai bane a kowanne lokaci, ama in dan na ga sun yi kyau kuma farashinsu na da sauki, na kan dauka. Kayan lambu su na ba da launi da lafiya a abinci kuma, su na mutun ya ji yana kulla da kansa. Wanni abun da nakan siya akai akai shine kayan kanshi da kuma kayan yaji. Kayan kanshi kamar: chitta, tafarnuwa, kanamfari da yaji, daban daban suna sa girki ya bambamta ko da ba lura da su sosai ba. Idan babu su a na jan gefensu. A kasuwa na kan kus san shiga kadan kadan ama sabo. Maimakon in tara su su lalace. Ba kasuwa kaɗai don abinci ba ce. A wasu lokuta nakan siye kayan tsabta: sabulu, gishiri, kayan wanke wanke, duk suna shiga jeran siyayya wadannan abubuwa basuwa jan hankali kamar abinci ama rayuwa ba ta tafiya da kyau idan babu su, tsabta wani bangare ne na mutunci da jin dadin. Idan akwai yara ko mutane da yawa a gida, kasuwa kan ƙara faɗi. A irin wannan wuyanlin nakan seyi kananan abubuwa kamar biscuit.

Idan ka tambayi sau nawa kuke yin taro a mako, zan ansa maka cikin salo na mutum kamar yadda zan zauna ina ba da labari ga wani aboki ko abokin aiki ba tare da gaggawa ba. A gaskiya yawan taro da muke yi a mako yawanci yana tsakanin taro biyu zuwa biyar. Wannan amma hakan ba doka ba ce. Tsayayya yana canzawa gwargwadon irin aikin da muke yi a wancan lokacin, nao'in alhaki da kuma ko akwai wani sabon abu da ke buƙatar haɗin kai da shawara ta bai ɗaya. Akwai taro na yau da kullum waɗanda ake yi domin a duba inda aka tsaya. Irin wannan taro yawanci ana yinsa sau ɗaya a mako. Ba taro, ba taro ne mai tsawo ba amma yana da muhimmanci sosai. A nan ne ake tattauna abun da aka yi a makon da ya wuce, abun da ke tafiya daidai da kuma inda ake fuskantar matsala. Wannan taro yana taimakawa kowa ya, ya san inda ake nifi kuma yana hana mutun ya ji kamar yana aiki shi kaɗai ba tare da sanin abun da wasu ke yi ba. Sannan akwai taron tsarawa. Wannan ba lalle ne a kowane mako a yi shi ba amma idan ana shirin wani sabon aiki ko canji sai ya zama dole. A irin wannan makon yawan taro na iya karuwa zuwa uku ko huɗu. Wannan saboda ana buƙatar jin ra'ayoyin daban daban, a daidaita fahimta a kuma yanke shawara kafin a fara aiki sosai. Irin waɗannan taruka wani lokaci suna gajiyarwa amma idan an yi su da kyau suna rage matsala a gaba. A wasu lokuta kuma akwai taron gaggawa. Waɗannan ba a tsara su tun farko ba. Wani abu zai taso, matsala, canji ko wata sabuwar umarni, sai a ce dole a zauna a tattauna nan da nan. A irin wannan mako yawan taro na iya kaiwa biyar ko ma fiye da haka. Ba kowa ne yake son irin wannan yanayi ba amma wani lokaci rayuwa, rayuwar aiki haka take. Dole ka daidaita kanka da abin da ya zo. Abu mai mahimmanci shine ingancin taro ba yawansa kaɗai ba. Akwai makonni da ake yin taro kaɗan amma suna da amfani sosai. Akwai kuma makonni da ake yin taro da yawa amma ba a fita da wani abu mai ma'ana ba. A ra'ayina taro mai kyau shine yana da manufa a bayyane, baya ɗaukar lokaci fiye da bukata. Kowa ya san dalilin da ya sa aka kira shi. Ana fita da matsaya ko abin da za a yi na gaba. Idan taro bai cika waɗannan ba to koɗa guda ɗaya aka yi a mako zai iya zama nauyi. Ni kaina idan mako ya yi da taro biyu ko uku masu kyau ina ganin haka ya fi mako guda da taro shida marasa amfani. Taro ya kamata ya zama kayan aiki ba abun da ke hana aiki ba. Mutane da yawa suna jin gajiya ba wai saboda aiki kaɗai ba sai saboda yawan zama a taro ba tare da samun damar yin ainahin aikin ba. Haka kuma yanayin taro yana da tasiri. Idan taro yana cikin yanayi na mutun, na mutunta juna, sauraro da, da, da bada gama ga kawo yayi magana to ko da ya ɗauki lokaci.

Zan baka labari a hankali kamar yadda mutum zai zauna da wani a dare yana ba da labari ba tare da gaggawa ba. Lambata ta albarka ita ce lamba bakwai. Ba wai saboda wani abu na siri-- na sihirin kai tsaye ba amma saboda abubuwan da suka faru a rayuwa da suka sa wannan lambar ta zauna a zuciya ta a matsayin alama ta sa'a, tunani da ƙwanciyar hankali. Na fara lura da lamba bakwai tun ina ƙarami. A wancan lokaci ban san komai game da lambar albarka ba amma duk lokacin da wani abu mai kyau ya faru, sau da yawa ina ganin wannan lambar tai na bayyana ta wata hanya. Wani lokaci rana ce ta bakwai, wani lokaci adadi ne na bakwai a wani wuri ko kuma abu na bakwai a jerin abubuwa. Da farko ban-- bata muhimmanci ba amma da abubuwan suka rika maimaituwa sai na fara lura. Abu na farko da ya sa na fara ɗaukar lamba bakwai da muhimmanci shine nasara ta farko da na taɓa ji da gaske. A wani lokaci ina fuskantar wani abu da nake jin tsoro akai, wani abu da ya sha ƙoƙari da juriya. A ranar da aka kammala shi, kwanan wata ya zo ne da lamba bakwai a ciki. Ba wai wannan shi kaɗai ba amma sakamakon da ya fito ya kasance abin farin ciki sosai. Daga wannan rana lamba bakwai ta fara zama kamar wata alama a raina cewa komai zai yi kyau. Abin da ya fi ban sha'awa shi ne yadda lamba bakwai take da ma'ana ga mutane da yawa, ba ni kaɗai ba. A al'ada da dama ana ɗaukar bakwai a matsayin lamba ta cika ko kammala. Mutane suna magana game da kwanaki bakwai na mako, sama, sama da bakwai ko abubuwa bakwai da suke da alaƙa da rayuwa. Ko da mutum bai yi zurfin tunani akai ba, akwai wani abu a zuciya, a zuciyar ɗan adam da yake jin wannan lamba tana da daɗi, tana da sauƙin karɓuwa. A gare ni kuma lamba bakwai ta zama lambar natsuwa. Lokacin da nake cikin rudani ko damuwa, dan naga lamba bakwai a wani wuje ko a takarda ko a lokaci ko a wata alama, nakan ji zuciya ta ta ɗan lafa. Ba wai ina cewa lambar ce take warware matsala ba amma tana nuna mun da abubuwan da na riga na tsallake a rayuwa. Tana ce mun, "ka riga ka yi nasara a baya, za ka iya yin hakan kuma." Akwai wani lokaci da nake shirin yanke wata, wata muhimmiyar shawara. Shawara ce da za ta iya canza yadda abubuwa za su kasance gaba ɗaya. Na yi tunani sosai, amma na yi shakka, na yi tsoro. A ranar da na yanke shawarar ƙarshe, wani abu mai sauƙi ya faru. Adadin da ya fito ko wani abu da ya bayyana ya haɗa da lamba bakwai. Wannan bai sa shawarar ta zama daidai kai tsaye ba amma ya ba ni ƙwarin gwiwa. Wani lokaci mutum baya buƙatar tabbaci daga duniya gaba ɗaya kawai yana buƙatar ƙaramin abu ya dace masa kai gaba. Lambata ta albarka bata sa ni yin kasala ba. A'a, a gaskiya ma tana nuna mun cewa sa'a tana aiki tare da ƙoƙari. Ba na zauna ina jira lamba bakwai ta zo tayi mun aiki ba. Ina yin abin da ya dace, ina ƙoƙari sannan ina, ina-- idan naga wannan lambar sai na.

Don ka tambayi ko na fi son zaman birni ko ƙauye, amsata bata zuwa da gaggawa ba. Domin gaskiya, yana da ɓangarori biyu na ɗanɗana. Ɗanɗanon kowanne kuma kowanne yana da abin da yake jamon rai ta hanyarsa. Amma idan zan zauna in yi tunani sosai, in auna zuciyata, in saurari abin da nake ji a ciki, zance na fi karkata ga zaman ƙauye. Ko da yake ban ƙi birni ba. Zaman birni yana da armashi. Akwai motsi, akwai dama, akwai abubuwa masu jan hankali. A birni abubuwa suna kusa da juna. Aiki, kasuwa, asibiti, makaranta da dama iri iri. Idan kana son ganin mutane, tattaunawa, sabbin ra'o'i, birni yana baka wannan cikin sauƙi. Akwai kuzari a birni kamar wani wutar da bata kashewa. Wasu lokuta wannan kuzari yana sa mutum yaji yana rayuwa sosai. Amma wannan kuzari na birni yana da fadashi, hayaniya, cunkoso, gaggawa. Mutane da yawa suna tafiya da sauri. Kowa yana bin nasa damuwan. Wani lokaci zaka iya rayuwa a birni tsawon shekaru amma kaji kamar baka san makwabcinka da gaske ba. Akwai nisa a cikin kusa. Akwai mutane a ko'ina amma zuciya tana iya jin kaɗaici. Ƙauye kuwa yana da wani irin shiru mai magana. Ba shiru na rashin rai ba amma shiru na natsuwa da safe. Zaka iya farkawa da ƙarar tsuntsaye maimakon ƙarar motoci. Iska tana da wani ɗanɗano daban kamar tana ɗauke da ƙasa da ganye. Lokaci yana tafiya a hankali ba wai saboda mutane ba basa aiki ba amma saboda a tirsasa rayuwa ta gudu fiye da ƙima. Abin da na fi so a ƙauye shine sauƙin zuciya. Mutanen suna gaisawa, suna sanin juna, suna taimakon juna. Idan kayi kuskure ana iya gyara ka cikin ladabi. Idan kayi nasara ana murna tare da kai. Akwai jin kai da haɗin kai da ba lalle ka same shi cikin sauƙi a birni ba. Haka kuma ƙauye, mutum yana jin alaƙa da ƙasa da yanayi. Kaga abin da kake ci yana futowa daga gona ba daga leda ko kwali kaɗai ba. Kasan lokacin damina da lokacin rani ba wai ta kalanda kawai ba amma ta abin da idanuwan ka ke gani. Wannan alaƙa tana sa mutum yaji ya fi sanin kansa da wurin-- da wurinsa a duniya. Amma bazan yi ƙaryar in ce ƙauye cikakke ne ba. Akwai ƙalubale. Wasu abubuwa ba su da sauƙin samu. Wani lokaci damar aiki ba su da yawa idan mutum yana son wasu abubuwan zamani. Dole yayi haƙuri ko yayi tafiya. Ƙauye yana koya wa mutum haƙuri amma ba kowa ne yake shirye da wannan darasi ba. Saboda haka dalilin da yasa na ce na fi karkata ga ƙauye shine yanayin rayuwa. Ba wai ƙauye wuri ba. Ina son wuri da zai bani damar yin tunani, yin numfashi, jin lokaci yana wucewa ba tare da yana gudu ya barni a baya ba. Ina son in ji cewa rayuwa ba gasar gudu ba ce kullum. Amma hakan ba yana nufin birni ba shi da amfani a gareni ba. Akwai lokuta da nake jin birni ya dace lokacin aiki, koyo ko neman sabuwar fahimta.

Zan ba ka labari cikin salo na mutum kamar yadda zan zauna ina bani labari ga wanda muke hira cikin natsuwa. Yadda nake tafiya zuwa wurare ya dogara ne da na'u'in wurin da zanje, lokacin da nake da shi da yanayin da nake ciki a wancan lokacin. Ba hanya ɗaya nake bi a ko ina ba domin tafiya ba wai motsa jiki kaɗai ba ne. Tana da alaƙa da tunani, shiri da jin daɗi. Idan wurin da zanje yana kusa, musamman a cikin unguwa ko yankin da na saba, nakan fi son tafiya da ƙafa. Tafiya da ƙafa tana bani damar ganin abubuwa da hankali. Ina lura da mutane, shaguna, yara suna wasa, tsofaffi suna zaune suna hira. Wannan tafiya tana sa ni jin cewa ina cikin al'umma ba kawai ina wucewa ba. Wani lokaci ma tunanin da nake yi yayin tafiya da ƙafa ya fi abin da nake neman a wurin da zanje muhimmanci. Idan wajen yaɗan yi nisa amma har yanzu a cikin gari, nakan yi amfani da babur ko mota. Gwargwadon yanayi, babur yana da sauƙi. Yana iya shige wuraren da mota ba ta iya shiga cikin sauƙi kuma yana rage cunkoso. Amma mota tana ba da kariya daga rana iska da ƙura, musamman idan zanje wuri mai nisa ko kuma ina ɗauke da kaya. A irin wannan tafiyan nakan fi mai da hankali ga hanya, zirga zirga da lokaci domin birni baya yafewa idan kayi sakaci. A lokacin da zan je wuri mai muhimmanci kamar taro, ganawa ko wani al'amari da ke buƙatar tsari, nakan yi shiru tun kafin lokacin ina ƙoƙarin fita da wuri. Domin bana son tafiya cikin gaggawa. Tafiya cikin gaggawa tana sa mutum ya rasa natsuwa kuma wani lokaci har ya rasa abin da yake sanye a wurin. A irin wannan tafiya nakan fi son hanya da na saba ko da kuwa ta ɗan fi tsayi domin na san abin da zan fuskanta. Idan kuma tafiya ce ta nishaɗi ko ziyara, yanayi yana sauyawa gaba ɗaya. A nan bana damuwa da lokaci sosai. Ina iya tsayawa a hanya in sayi abu, in gaisa da wani ko in ɗan kalli abin da ke faruwa a kusa dani. Tafiya irin wannan tana sa mutum ya ji daɗin hanya-hanya kanta ba kawai inda zai je ba. Wani lokaci ma labarin tafiyar ya fi labarin wurin da aka je arma shi. Akwai lokutan da nake son tafiya ne kaɗai. A irin wannan lokaci tafiya tana zama kamar hira ce da kai. Kana tunani, kana tsara abubuwa a zuciya, kana yin shiru amma zuciyarka tana magana. Wani lokaci mafita ko sabon tunani yana zuwa ne a irin wannan tafiya. Ba'a zaune a wuri guda ba. Akwai kuma lokutan da nake tafiya tare da wasu. Wannan yana da nasa daɗin. Hira a hanya, dariya, tattaunawa da kuma sauransu.

Eh, ina karanta jarida amma ba kullum ba kuma ba ta hanyar ɗaya ba kamar yadda nake yi a da. Yadda nake kallon jarida ya canza da lokaci amma har yanzu tana da matsayi na musamman a raina. A da, karanta jarida yana da wani irin dandano na daban. Safiya, za ta waye mutum ya zauna a wuri ɗaya cikin natsuwa, ya buɗe jarida ya fara karantawa daga shafi na farko. Akwai warin takarda, akwai shiru, akwai lokaci. Wannan yanayi yana sa labarai su shiga zuciya a hankali. Kana karantawa ba tare da gaggawa ba. Kana tunani akan abun da ka karanta, kana haɗa shi da abun da kake gani a rayuwa. A yau kuwa, rayuwa ta yi sauri. Saboda haka ba kullum nake samun wannan damar ta zama da jarida a hannu ba. Amma duk da haka, har yanzu ina karanta jarida mussaman idan ina son fahimtar labari da zurfi. Ba wai kawai jan ƙanan labari ba. Jarida tana ba da cikakken bayani, tana ɗaukar lokaci, tana bincike, tana kawo ra'awoyi daban daban. Wannan abu ne da ba koyaushe za ka samu a labarai masu wucewa da sauri ba. Ina foin karkata ga labaran siyasa, zamantakewa da al'amuran yau da kullum. Ba wai don siyasa kaɗai ba amma saboda suna shafarar rayuwar mutane kai tsaye. Ina son ganin yadda abubuwa ke canzawa, yadda ake tattauna su da yadda ra'ayoyi suke bambantawa. Jarida tana taimaka min in ga duniya ba daga kusurwa ɗaya ba, daga ɓangarori da dama. Haka kuma ina jin daɗin shafukan ra'ayi. A nan ne nake ganin tunanin marubuta yadda suke kallon al'amura da yadda suke ƙoƙarin gamsar da mai karatu. Ko da ban yarda da ra'ayinsu ba, karantawa yana buɗe tunani, yana koya maka yadda ake kallon abu daga wani wuri daban. Wannan a gare ni babbar fa'ida ce. Ba lalle ba ne in karanta jarida kullum daga shafi na farko zuwa na ƙarshe. Wani lokaci nakan zaɓi shafuka kaɗan, abun da ya ja hankalina a wancan lokacin. Wani lokacin kuma labarin tattalin arziki, wani lokacin labarin al'umma, wani lokacin ma labari mai sauƙi da zai sa mutum yayi tunani ko ya ɗan yi murmushi. Abun da ya sa har yanzu nake daraja jarida shine tsari da natsuwa. Jarida ba ta gaggawa kamar wasu hanyoyin samun labarai. Tana da bada damar tantancewa, tana rage hayaniya. A zamanin da kowa ke fitar da labari a kowane lokaci, jarida tana zama kamar murya mai sanyi a cikin hayaniya. Amma zan faɗi gaskiya. Akwai kwanaki da ban karanta jarida kwata kwata ba, ba saboda bana so ba amma saboda lokaci ko yanayi. Duk da haka, duk lokacin da na dawo na karanta, ina jin kamar na dawo wani wuri na natsuwa kamar yadda mutum zai dawo gida bayan doguwar tafiya. Takai ce, eh, ina karanta jarida ba don kawai in san abun da ya faru ba amma don in fahimci dalilin da ya sa yake faruwa. A gare ni, jarida ba wai labarai kaɗai ba ce, hanya ce ta fahimtar duniya da mutane. Yanzu ni ma zan tambaye ka, domin haka hira take kaifa ka na karanta jarida kuma wane irin labari ne ka fi jan hankali?

Eh, ina son karanta littattafai sosai kuma zan iya cewa karatu yana daga cikin abubuwan da suka fi bani natsuwa da gamsuwa a rayuwa. Karanta littafi ba wai kawai daukar ido ne ko cika lokaci ba, a gareni tafiya ce ta zuciya da tunani. Tafiya wadda ba sai ka motsa kafa ba amma ka isa wurare masu nisa. Abin da nake so game da littafi shine shiru da yake kawo. Lokacin da ka buɗe littafi ka fara karantawa, hayaniyar duniya tana raguwa a hankali. Hankalinka yana mayar da hankali wuri ɗaya koda kana cikin wuri mai hayaniya. Littafi yana iya gina maka ɗaki na musamman a zuciya, ɗaki na shiru, na tunani, na kai da kai tsakaninka da labarin da ke gabanka. Ina kuma son yadda littattafai suke fada da tunani. Littafi ɗaya na iya sa ka fahimci rayuwa ta wata hanya daban. Za ka shiga zuciyar wani mutum ka ga duniya da idonsa, ka fahimci dalilin da ya sa yake yin abin da yake yi. Wannan yana koyar da haƙuri da fahimta. Yana sa ka gane cewa ba kowa ke rayuwa iri ɗaya ba kuma hakan yana da kyau. Akwai lokutan da nake karanta littafi don ilmantarwa, akwai kuma lokutan da nake karanta don jin daɗi kawai. Dukansu suna da muhimmanci. Littattafan ilimi suna sa mutum ya ƙara sani, ya ƙara ƙarfi a tunani amma littattafan labari, tarihi ko rayuwa suna ba ka abin da ba za ka samu a ko ina ba. Jina tausayi, baƙin ciki, bege, littafi mai kyau yana iya sa ka yi dariya ko ka yi shiru na dogon lokacin bayan ka gama. Abu ɗaya da na lura da littattafai shine karanta littafi yana buƙatar haƙuri. Ba kamar kallon abu mai wucewa da sauri ba. Littafi yana buƙatar ka tsaya, ka saurara, ka bi a hankali amma wannan haƙurin shine abin da yake sa karatu ya zama mai daidai. Yana koya maka yadda za ka zauna a tunaninka ba tare da tsarewa ba. Ina kuma son dangantakar mutum da littafi. Kowane littafi yana da lokacin da ya dace da shi. Wani littafi ka karanta a wani lokaci bai yi maka magana sosai ba amma idan ka dawo gare shi bayan shekaru sai kaji kamar an rubuta shi ne a gare ka. Wannan yana nuna yadda mutum yake girma, yadda tunani yake canzawa. Ba zan ce ina karanta littafi kullum ba amma duk lokacin da na koma karatu ina jin kamar na dawo gida, kamar na dawo wani wuri da na saba, wuri da yake fahimta ko da ban faɗi komai ba. Saboda haka eh, ina son karanta littattafai domin suna sa ni in yi tunani, in ji, in yi fahimta kuma in samu natsuwa. A duniya mai sauri, littafi yana koya maka yadda za ka rage gudu ka saurari kanka. Yanzu ni ma zan tambaye ka kamar yadda mutum zai yi, "Kai fa kana son karanta littattafai? Wane irin littafi ne ya fi can hankalin ka, na labari, ilimi ko na tarihi?" Ba zan ce ina karanta littafi kullum ba amma duk lokacin da na koma karatu ina jin kamar na dawo gidane, kamar na dawo wani wuri da na saba, wuri da yake fahimtata ko da ban faɗi komai ba. Saboda haka eh, ina son karanta littafi domin suna sa ni in yi tunani, in ji, in fahimta kuma in samu natsuwa. A duniya mai sauri, littafi yana koya maka yadda.

A'a, ba lalle ne kullum a ce ina sa yunifom a wurin aiki ba. Amma bari mu baka cikakken labari a kai domin wannan batu baya tsaya a eh ko a'a kawai. Yana da alaƙa da yanayin aikin, yadda mutum yake kallon kansa da abun da tufafi ke wakilta a rayuwar yau da kullum. Da farko, idan za mu fara daga ma'anar yunifom, yunifom ba tufafi kaɗai ba ne, alama ce ta tsari, haɗin kai da wakilci. A wuraren da ake sa yunifom ana yin haka ne domun a nuna cewa kowa yana karkashin manufa ɗaya. Ba a san a banbanta sosai ta fuskar sutura. Abin da yafi muhimmanci shine aikin da ake yi ba yadda mutum yayi ado ba. A wuraren aiki da sam da dama musamman waɗanda ke hulɗa kai tsaye da jama'a, yunifom yana da fa'ida sosai. Yana sa mutum ya zama mai sauƙin ganewa yana kuma ba abokin hulɗa ƙwarin gwiwa. Idan ka ga mutum sanye da yunifom kai tsaye ka san rawar da yake takawa ba sai ka yi tambaya mai yawa ba. Wannan kansa yana rage rikice-rikice yana kuma ƙara inganci. Amma a wuraren da aiki ya fi karkat ya fi ƙarƙakata da tunani, rubutu ko tsari na kai ba lalle yunifom ya zama dole ba. A irin wannan wurin, 'yanci, zaɓar sutura yana iya taimakawa mutum ya ji daɗin kansa. Lokacin da mutum ya ji daɗin abin da yake sanye da shi, sau da yawa yana yin aikinsa da natsuwa da ƙwazo. A ganiba abun da yafi muhimmanci ba yunifom ɗin kansa ba ne amma manufar da ke bayansa. Idan yunifom yana taimakawa wajen kawo tsari daidaito ga mutunci a wurin aiki to abu ne mai kyau. Amma idan yana zama nauyi, yana hana mutum jin daɗin kansa ko bayyana ƙwarewarsa to akwai buƙatar a sake tunani. Akwai kuma ɓangaren tunanin mutum. Wasu mutane suna son yunifom saboda yana rage musu wahala. Ba sai ka tashi kowace safiya kana tunanin "Me zan sa yau ba?" ba ka san abun da ka sa ka sa shi ka tafi aiki. Wannan yana rage gajiya da tunani musamman ga mutanen da suke da abubuwa da yawa a zuciya. Wasu kuma ba sa son yunifom saboda suna ganin yana rage musu 'yanci. Suna so suturan su ta nuna halayensu, yanayensu ko yadda suke ji a wancan ranar. A gare su sutura wani ɓangare ne na yadda suke sadarwa da duniya ko da ba su furta kome ba. A wurin aiki nakan ga yunifom a matsayin kayan aiki ba kayan ado ba. Dan yana taimakawa mani in maida hankali kan abin da nake yi to yana yadda da shi. Idan kuma yana yin aiki ya bani damar zaɓar sutura cikin mutunci da tsari hakan ma ina ganin yana da amfani. Muhimmancin shine tufafises su dace da aiki, su zama masu tsafta kuma su girmama wuri da mutanen da ke ciki. Abu ɗaya da zan da ba zan manta da shi ne yadda sutura aiki ke shafar yadda mutum yake ji da kansa. Idan ka sa kaya da suka dace da aiki da aikinka kana jin kamar ka shiga yanayin aiki kai tsaye kamar yadda soja ke jin kansa daban idan ya sa kayan aiki. Haka ma ma'aikaci yake. Sutura yana iya canza tunani, tana iya ƙara ƙwarin gwiwa tana iya sa ɗauki abin da kake yi da muhimmanci. Amma duk da haka ba sutura ce kaɗai ke yin ma'aikaci na gari ba. Halaye, ƙwarewa, gaskiya da jajircewa sune ginshiƙai. Yunifom na iya taimakawa wadansu waɗannan abubuwa su bayyana amma ba zai maye gurbinsa ba. Idan mutum bai bai da ɗabi'a ko ƙwarewa yunifom ba zai ɓoye hakan na dogon lokaci ba. Da takaice ba tun sa yunifom a wurin aiki yana da fuska da yawa ba abun ba abu ne mai sauƙin yanke hukunci a kai ba. Yana dangantaka da irin aikin da kake yi, yanayin wurin aiki, hulɗa da jama'a da kuma yadda mutum yake aiki da kansa. A gare ni abin da na fi so shi ne daidaito, tsari ba tare da takura ba, mutunci ba tare da tilas ba, da sutura wadda ke taimakawa aiki maimakon ta zama cikas. Dan haka ko ana sa yunifom ko a a'a abin da yafi muhimmanci shi ne abin da ke kawo wa wurin aiki arzukica da halaye. Idan waɗannan sun yi kyau sutura za ta bi a baya. Yanzu bari in juya in tambayeka nkamar yadda ka-- mutane ke yi a irin wan wannan tattaunawa. Kai dab.

Eh, ina iya busa tsaki kuma gaskiya abun yana da ɗan labari a bayinsa fiye da yadda mutane da yawa suke zato. Busa tsaki abu ne da yawanci mutane ke ɗauka da wasan ko ƙaramin abu amma idan ka tsaya ka yi tunani, za ka ga yana da alaƙa da koyo, haƙuri, ciki da ma yanayin mutum. A farko ba kowa ne yake iya busa tsaki ba. Akwai mutanen da suka yi ta gwada watan suna yara amma ba su taɓa iya wa ba. Akwai kuma waɗanda suka koya ba tare da sun san yaushe ba. Ni dai na faɗ cikin rukunin da ya koya a hankali. Ba waya ba ne da ya zo min da sauƙi ba akwai lokacin da nakan ga wasu suna busa tsaki cikin sauƙi sautin ya na fita da tsafta, ni kuma ina gwadawa amma iska kawai ta ke fita ba sauti ba abin da ya fi bani sha'awa game da busa tsaki shine yadda yake buƙatar daidaito. Ba ƙarfin iska kawai ba, ba siffar baki kaɗai ba, sai yadda kake sarrafa su tare. Da zarar ka samu daidaiton nan sai sautin ya fito kamar sihiri. Wannan darasi ne wacce tsaki kansa yana koya mana cewa wasu abubuwa a rayuwa basa buƙatar ƙoƙari mai yawa. Sai dai daidaiton cewa ina busa tsaki ne ba don wani abu na musamman ba, amma a lokuta na nutsuwa ko shaƙatawa wani lokacin idan ina tunani wani lokacin idan zuciya ta yi sauƙi ba tsaki mai ƙarfi ko mai jan hankali ba amma irin wanda yake fita a hankali. Akwai wani irin kwanciyar hankali da ke zuwa da shi kamar yadda mutum zai yi warming ko yayi shiru yana kallo wuri ɗaya. Haka kuma busa tsaki yana da ma'ana daban-daban a wurare daban-daban. A wasu wurare alama ce ta farin ciki, a wasu kuma ana kallon sa a matsayin rashin ladabi. Dan haka ba abun, ba abu ne da ake yi ko ina ba. Wannan ma yana koya maka hankali da yanayi, sanin lokacin da ya dace da lokacin da bai dace ba. Wani abun da nake so game da tsaki shine yadda yake iya tuno da lokaci. Yana iya dawo da tunanin ƙuruciya lokutan da babu damuwa mai yawa. Lokacin da ƙananan abubuwa suke sa mutum, ƙananan abubuwa ne suke sa mutum murmushi. Wani sautin tsaki kaɗai ya iya kai ka baya cikin tunani, ya tuno maka da wani wuri ko wani lokaci. Ba zan ce ina busa tsaki kullum ba ko in ce abu ne mai muhimmanci sosai a rayuwata ba amma yana daga cikin ƙananan abubuwan da suke nuna halin mutum. Mutum mai tsaki yawanci yana da ɗan natsuwa ko sakaci mai kyau. Ba sakaci na rashin kulawa ba amma na rashin matsananci, matsananciyar damuwa. A ƙarshe, eh ina iya busa tsaki amma abin da yafi muhimmanci ba tsakin kansa ba, sai abun da yake wakilta. Koyo a hankali, jin daɗi ƙananan abubuwa da samun hanya mai sauƙi ta bayyana yanayin zuciya. Yanzu ni ma zan tambaye ka domin haka magana ta ke tsakanin mutane, kai fa ka na iya busa tsaki ko ja taɓa ƙoƙarin koya amma ka bar shi a hanya ba zan ce ina busa tsaki kullum ba ko cewa abu ne mai muhimmanci sosai a rayuwata amma yana daga cikin ƙananan abubuwan da suke nuna halin mutum. Mutum mai tsaki yawanci yana da ɗan natsuwa ko sakaci mai kyau. Ba sakaci na rashin kulawa ba amma na rashin matsananci, matsananciyar damuwa. A ƙarshe, eh ina iya busa tsaki amma abin da yafi muhimmanci ba tsakin kansa ba sai abin da yake wakilta. Koyo a hankali, jin daɗin ƙananan abubuwa da samun hanya mai sauƙi ta bayyana yanayin zuciya. Yanzu ni ma zan tambaye ka, domin haka magana.

Tambayar wacce hannu nafi amfani da shi a zahiri tana iya zama mai sauƙi. Amma idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labarin rayuwarsa, to wannan tambayar tana kai ni tunani me nisa, tun daga ƙuruciya har zuwa yau. Domin hannu da mutum ya fi amfani da shi ba wai kawai game da jiki ba ne. Yana da alaƙa da yadda aka tashe shi, yadda ya koya da yadda yake ma'amala a duniya. Tun ina ƙarami ban taɓa zama na zaɓi hannu da gan gan ba. Abubuwa ne suka faru a hankali. Ina tuna lokacin da aka fara koya min rubutu. Na ɗauki alƙalami da hannun dama ba tare da wani ya tuna, ya tuna min ba. Malami bai ce mun ka yi da dama ko kar ka yi da hagu ba. Kawai na ga hannun dama ya fi mun sauƙi. Yana motsi da sauƙi. Yana bin tunanina da sauri. Daga nan ne abin ya fara zama al'ada. A makaranta duk abin da ya shafi rubutu, zane ko ɗaukar littafi, hannun dama ne ke gaba. Idan zan rubuta, idan zan yi rubutu dama ce. Idan zan ɗaga hannu don amsa tambaya dama ce. A hankali ba tare da na lura ba, jikina ya koya cewa wannan shi ne hannun da ake dogaro da shi. Wannan ba wai yana nufin hannun hagu ba shi da amfani ba. A'a, amma dama ta zama jagora. Abin da ya fi bani sha'awa shine yadda wannan al'ada ta shiga rayuwar yau da kullum. Idan zan ci abinci, dama ce ke riƙe cokali. Idan zan gaishe da mutum, dama ce ke miƙewa. Idan zan ɗauki abu da sauri, hannun dama ne gaba, gaba kafin ma in yi tunani. Wani lokaci idan na gwada yin abu da hannun hagu sai na ji kamar ba ni da cikakken iko kamar ina rubutu da hannu na wani. Amma hakan bai zo ba tare da tunani. Akwai lokutan da na kan tsaya in yi mamaki. Me ya sa dama? Me ya sa ba hagu? Sai na gane cewa yawancin abun da muke yi a rayuwa al'ada ce da aka gina a hankali. Ba dole ba ne an zauna an yanke shawara kai tsaye. Hannu da ka fi amfani da shi yana bin hanyar da jiki da hankali suka saba. Haka kuma akwai wani ɓangare na al'ada da tarbiyya. A wurare da dama ana ɗaukar amfani da hannun dama a matsayin al'ada mai kyau. Musamman a wasu ayyuka na mu'amala ko da ba a faɗa kai tsaye ba, wannan tunani yana shiga zuciya tun da wuri. Dan haka ko da mutum yana iya amfani da hannaye biyu, sau da yawa zai karkata zuwa dama saboda yanayi da aka tashe shi. Duk da haka ina ganin yana da muhimmanci a faɗi cewa hannun hagu ma yana da rawar da yake takawa. Akwai abubuwan da nake yi da shi ba tare da matsala ba. Riƙe littafi yayin da dama yake rubutu, buɗe ƙofa ko taimakawa da, ko taimakawa dama idan aiki ya buƙaci hannu biyu. Wannan, wannan haɗin kai, wannan haɗin kai tsakanin hannaye yana nuna cewa jiki yana aiki a matsayin tsari ɗaya ba hannun guda ɗaya kaɗai ba. A tsawon lokaci na fahimci cewa amfani da hannu, hannun dama ya zama wani ɓangare na ganin kai na. Yadda nake rubutu, yadda nake yin alama, yadda nake bayyana tunani a rubuce duk suna da alaƙa da wannan hannu. Idan ka canza hannu sai ka ji kamar ka canza sautin murya ne. Harufa suna fita daban. Tauri yana raguwa. Tunani yana ɗan ɗaukar lokaci kafin ya sauƙa. Amma abin da yafi muhimmanci a gareshi, shi ne ba hannu ne ke ayyana mutum ba amma yadda yake amfani da abin da yake da shi. Ko dama ko hagu. Abin da yafi muhimmanci shi ne yadda mutum yake yin abu da hankali, da kulawa, da niyya. Hannu kayan aiki ne.

Tambayar yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Tambaya ce da na ɗauke ta da muhimmanci sosai. Domin inganci ba abu ne da ke faruwa da kansa ba. Ana gina shi ne a hankali rana bayan rana ta hanyar ƙananan halaye da mutum yake maimaita wa har su zama ɗabi'a. Zan ba ka labari akai kamar yadda mutum zai zauna ya ba da labarin abin da ya koya daga gogewa. Da farko, abin da nake yi shine fahimtar abin da ake nufi da aiki mai inganci tun kafin in fara. Aiki mai inganci ba kawai kammala abu bane ko yin sa da sauri. Aiki mai inganci shine wanda ya dace da abin da ake bukata, ya warware matsala kuma ya bar wanda ya karɓe shi da jin daɗi. Don haka tun daga farko nakan tambayi kaina, mene ne ake so a nan? Me zai sa ace an yi wannan aiki da kyau? Idan ban fahimci wannan ba ko na yi iya ƙoƙari na, akwai yiwuwar in kauca hanya. Na biyu, ina ba aiki lokaci da hankali. Na lura cewa yawancin kura kurai ba don rashin sani ba ne sai don gogauwa. Lokacin da mutum yake son ya gama da wuri, yana iya tsallaka matakai, ya yi sakaci da duba ƙananan bayanai. Ta haka nakan yi ƙoƙarin in yi aikin da natsuwa ba wai a hankali mai jan lokaci ba amma a hankali mai ma'ana inda kowane mataki yana da dalili. Wani abu mai muhimmanci shi ne duba aiki sau fiye da sau ɗaya. Duk lokacin da na gama aiki ban ɗauka cewa na kammala nan take ba. Ina barinsa na ɗan lokaci ko ɗan mintuna kaɗan sannan na dawo na duba shi da ido sabo. Sau da yawa a wannan dawowar ne nake ganin wani abin da ban gani da farko ba. Wannan dabara ce mai sauƙi amma tana da tasiri sosai. Ina kuma yin tambaya a kaina, dan ni ne zan karɓi wannan aiki, zan gamsu? Wannan tambaya tana saka daina yin aiki don kawai ka ce ka yi. Ka fara yin aiki don ka yi alfahari da shi. Idan zuciya ta bata gamsu da aikin ba to na san akwai abin da ya kamata a gyara ko da ba wanda ya lura. Haka kuma ina karɓar gyara da shawara. Wannan abu ne mai sauƙi, ba ga mutane da yawa domin yana buƙatar sauƙar da kai. Amma na fahimci cewa wanda ya gyara ka ba lalle ne yana ƙoƙarin rage darajar ka ba. Sau da yawa yana ganin abin da kai ba ka gani. Idan ka ɗauki gyara da zuciya buɗe, ingancin aikin ka zai tashi matuƙa. Na kuma lura da muhimmancin tsari. Idan aiki bai da tsari, inganci yana wahala. Don haka nakan raba aiki zuwa sassa. Me zan fara? Me zai biyo baya? Me zan kar Me zan 'kare da shi? Wannan yana rage ruɗani yana kuma sa ka iya bin diddigin abin da ka yi da abin da ya rage. Tsari kamar basira yana hana ka ɓata hanya. Abu da gaba shine kula da kaina. Wannan yana iya zama abin mamaki amma gaskiya ne. Idan mutum ya gaji ko hankalinsa yana watse ko zuciyarsa cike take da damuwa, ingancin aiki zai ragu. Don haka wani ɓangare na tabbatar da inganci shine sanin lokacin da zan dakata, in huta, in dawo da sabon ƙarfi. Wani lokaci mintuna kaɗan na huta suna fi awa guda na aiki cikin gajiya a amfani. Na kuma ɗauki inganci a matsayin suna wato duk abin da na fitar yana wakiltar. Idan na fitar da aiki mara kyau, ba aikin kaɗan ne ya lalace ba, sunana ma yana samun rauni. Amma idan na fitar da aiki mai kyau ko da ba a yaba ba.

Tambayar yaya kake magance damuwa a aiki tambaya ce da ta shafi gaske domin kusan babu wanda yake aiki ba tare da ya taɓa fuskantar damuwa ba. Damuwa a aiki ba wai alamar rauni ba ce. Alama ce ta nauyi, alaƙi da ƙoƙarin yin abu da kyau. Abin da ya bambanta mutane shine yadda suke tunƙarar wannan damuwar. Ba wai ko tana zuwa ko a'a ba. Na farko, abin da na koya tun da wuri shine gane damuwa kafin ta yi yawa. Damuwa ba ta zuwa da ƙarfi kwatsam, tana zuwa a hankali. Wani lokaci tana zuwa ta hanyar gajiya, wani lokaci ta hanyar rashin haƙuri, wani lokaci kuma ta hanyar jin cewa komai ya yi yawa. Da zarar na lura da waɗannan alamomi, nakan san cewa lokaci ya yi na zan tsaya na kula da kaina. Ba, ba, bana jira sai na kai wani matsayi da zan fashe. Abu na farko da nake yi idan na ji damuwa ta fara hawa shine tsayawa na ɗan lokaci. Ba lalle ba ne in bar aiki gaba ɗaya, amma nakan ɗauki ɗan tsats, ɗan tazara. Wani lokaci mintina kaɗan ne, ina miƙa jiki, ina sauya waje ko ina shan ruwa a hankali. Wannan ɗan tsayawar yana yanke layin damuwa, yana tunatar da kai cewa kai ba inji ba ne, mutum ne da yake buƙatar numfashi. Na biyu, ina ƙoƙarin ware abin da yake damuna a sarari. Sau da yawa damuwa tana ƙaruwa ne saboda komai ya cakude a zuciya. Don haka nakan tambayi kaina, "Menene ainihin yake damuna yanzu? Shin aiki ne da yawa? Shin lokaci ne ya yi ƙanƙanta? Ko wata magana ce? Ko mu'amala da wani?" Da zarar ka sa wa damuwa suna, rabin nauyinta ya ragu. Abin da baka iya faɗa, da baka iya faɗa ba shine ya fi baka wahala. Haka kuma tsari yana taka rawa sosai wajen rage damuwa. Idan ayuka sun taru babu tsari, zuciya tana jin kamar ana binta. Amma idan ka raba abin da kake da shi zuwa ƙananan ƙanana ka ce, "Wannan zan fara da shi, wannan zai biyo baya," sai ka ji kamar ka dawo da iko. Damuwa tana ƙin tsari. Tana son rikecewa da zarar ka kawo tsari, ka rage mata ƙarfi. Wani abu da nake yi shi ne gyara yadda nake magana da kaina a zuciya. Aiki yana iya zama mai wahala amma yadda kake faɗa wa kanka kaman da shi yana iya ƙara wahalar ko ya rage. Idan kana cewa, "ba zan iya ba, komai ya wuce," damuwa za ta ƙaru. Amma idan ka ce, "Zan fara da abu ɗaya, zan yi abin da zan iya yi yau," zuciya tana samun sauƙi. Wannan baya nufin ƙaryata gaskiya, tana nufin tausaya wa kanka. Ina kuma kula da iyaka. Na koya, na koyi cewa ba duk abin da ya zo ba ne dole a dukan taki. Idan ka ce, ga komai," za ta tara damuwa. Don haka nakan koyi cewa a wasu lokuta yin jinkiri ko neman lokaci ba laifi ba ne. Iyakar da ka sa wa kanka ƙarya ce, ba kasala ba. Akwai kuma bangaren fitar da damuwa daga zuciya. Ba na riƙe komai a cikin tsawon lokaci. Wani lokaci magana da wani da ka amince da shi tana rage damuwa fiye da yadda kake zato. Ba wai don ya warware matsalar kai tsaye ba amma don ka ji ba kai kaɗai ba ne. Damuwa tana ƙaruwa idan ka ji kai kaɗai ne kake ɗauke da ita. Ba zan manta da wutan jiki da hankali ba. Idan aiki ya cika amma kaki hutawa, damuwa za ta taru. Don haka nakan kula da barci. Nakan rage aiki idan naga jiki ya gaji. Nakan ba wa kaina damar yin shiru.

Tambayar ka fi son zama ko tsayuwa tana kama da tambaya mai sauƙi a farko. Amma a gaskiya tana taɓa wani abu mai zurfi game da yanayin mutum yadda yake tunani da yadda jikinsa da zuciyarsa suke aiki tare. Idan zan ba da amsa kamar mutum yana ba da labarin kansa, zan ce ina son zama fiye da tsayuwa. Amma ba a kowane lokaci ba kuma ba saboda kasala ba, sai saboda yadda zama yake ba ni damar jin kai na sosai. Na fara lura da waɗannan tun da wuri, lokacin da nake tsaye na dogon lokaci jikina yana aiki, hankalina yana dawo, yana yawo. Ina lura da mutane, motsi, hayaniya, abubuwa da yawa suna shiga zuciya lokaci ɗaya. Tsayuwa tana da amfani, tana sa mutum ya kasance ya shirye a farke kamar yana jiran wani abu ya faru. Amma a gefe guda tana ɗauke da wannan irin tashin hankali a ciki. Ko da ba ka lura da shi kai tsaye ba. Amma zama, zama yana ba ni wani irin natsuwa. Lokacin da na zauna musamman a wuri mai daɗi, sai na ji kamar duniya ta, ta ɗan rage gudu. Jikina yana samun goyon baya, numfashina yana yin direto, tunanina yana samun wuri ya zauna. Wannan shine lokacin da nake yin tunani mai zurfi, yin aiki da hankali kom, kuma yin shiru kawai ba tare da jin matsin motsi ba. Akwai wani abu game da zama da nake matuƙar so. Yana ba ka izinin tsayawa a zuciya ba a jiki kaɗai ba. Idan na zauna ina jin kamar na ce wa kaina ka yi hankali, ka saurara, ka kasance a nan. Wannan yana taimaka min sosai musamman idan akwai abubuwa da yawa a raina. Zama yana ba ni damar wara hayaniya daga abun da yake da muhimmanci. Amma hakan ba yana nufin ina kin tsayuwa ba. A'a, tsayuwa tana da lokacinta. Lokacin da nake son ƙara kuzari in farka daga gajiya ko in canza yanayin zuciya, tsayuwa tana taimaka min. Wani lokaci ma idan na makale a tunani sai in tashi tsaye na yi yawo kaɗan, jikina ya musa sai tunani ya sake gudana. A irin wannan lokaci tsayuwa kamar mabili ce da ke buɗe ƙofa. Na kuma lura da cewa yanayin abin da nake yi yana yanke shawarar ko zan fi son zama ko tsayuwa. Idan aiki ne da ke buƙatar natsuwa, rubutu, karatu ko tunani, zama ya fi dacewa. Amma idan magana ce, tattaunawa ko wani abu da ke buƙatar kuzari da saurin amsawa, tsayuwa tana ba da fa'ina. Wato ba ɗaya yafi ɗaya gabaɗaya ba. Suna aiki ne a lokuta daban daban. Akwai kuma wani ɓangare na jin daɗin zama da yake da alaƙa da jin tsoro. Lokacin da ka zauna kana jin kamar ka samu wurina ka. Tsayuwa tana sa ka ji kamar kana wucewa ne, kana kan hanya. Zama yana sa ka ji iska ka tsaya a wuri ɗaya ko, ko da nan da nan lokacin ne. Wannan jin na'isa yana da muhimmanci ga zuciya. Idan zan yi gaskiya sosai zan ce ina son zama ne saboda yana ba ni damar kasancewa tare da kaina. A lokacin zama nakan fi sauraron kaina. Ba wai koyaushe nake yin tunani mai zurfi ba. Ba wani lokaci zama kawai yana ba ni damar jin jikina, jin numfashina, jin lokacin yana wucewa ba tare da gaggawa ba. Wannan abu ne da ba'a cika darajanta shi, ba'a rayuwar yau da kullum. Amma duk da wannan, na koyi abu ɗaya mai muhimmanci, jiki baya son abu ɗaya kullum. Idan ka zauna sosai jikinka zai nemi tsayuwa. Idan ka tsaya sosai jikinka zai nemi zama.

Tambayar wane fure na fuso tana daga cikin waɗancan tambayoyin da suke kama da sauƙi, amma idan mutum ya zauna ya yi tunani sosai, sai ya gani, sai ya gane cewa fure ba kyawawan abu kaɗai ba ne, alama ce ta tunani, jin daɗi da abubuwan da suke taɓa zuciya. A gareni furen da na fi so shine furen wardi. Ba wai saboda shine mafi shahara ba ko saboda ana yawan ganinsa a ko'ina. Ina son wardi ne saboda labarin da yake ɗauke da shi. Duk lokacin da na ga wardi bana ganin fure kawai. Ina ganin saƙo, saƙo game da ƙauna, haƙuri, ƙarfi da kyau da ke fitowa daga abu mai ƙayarta, kayatarwa amma mai ƙaya. Abu na farko da yake jamin hankali game da wardi shine kamanninsa, yadda yake buɗewa a hankali, yadda ganyensa suke zagaye da juna kamar suna kare wani abu mai muhimmanci a ciki. Ba ya buɗewa gaba ɗaya nan take. Yana ɗaukar lokaci. Wannan yana tunatar da ni yadda abubuwa masu daraja a rayuwa basa zuwa ta gaggawa. Suna buƙatar lokaci, kulawa da haƙuri. Sannan akwai kayarsa. Wardi ba fure bane da za a riƙe da sakaci. Idan ka kusance shi ba tare da hankali ba sai ya iya suka. Amma wannan ƙayar ba, ba ta rage masa kyau. A maimakon haka tana ƙara masa daraja. Wannan yana kama da rayuwa. Mutane masu ƙima ko abubuwa masu mahimmanci sau da yawa suna da iyaka. Ba wai domin su cutar da kai ba amma domin su kare kansu. Wardi yana koya min cewa kyau da ƙarfi suna iya tafiya tare. Akwai kuma ƙanshin wardi wanda baya buƙatar yayi ƙarfi sosai don a lura da shi. Yana nan a hankali amma yana cika guri idan ka ba shi dama. Wannan irin ƙanshin yana tunamin da mutanen da basa hayaniya amma tasirin su yana da zurfi. Mutanen da basa neman kulawa amma idan suna nan kana jin bambanci na kuma lura da yadda launin wardi ke canzawa. Ana ja yana nuni da ƙauna mai ƙarfi. Fari yana nuna tsarki da natsuwa. Rawaya yana da alaƙa da abuta da farin ciki. Kaman hoda yana kawo salo na tausayi da laushi. Wannan yana sa wardi ya zama fure mai yawan fuska kamar mutum. Kowane launi yana da labari kuma kowane labari yana da lokacin da ya dace. Wardi yana da alaƙa da lokuta na musamman a rayuwa. Lokutan marana, godiya, neman gafara ko nuna kulawa. Ba a ba da wardi a banza ba. Ana ba shi ne lokacin da mutum yake sanya fa'i. Wani abu da kalmomi basu isa ba. Wannan ya sa nake ganin wardi a matsayin fure mai magana ko da shiru yake. Yana faɗin abu mai nauyi. Amma abin da ya fi sa nake son wardi shine juriyarsa. Ba fure bane mai sauƙin rayuwa. Yana buƙatar kulawa amma idan ka ba shi kulawa zai daɗe yana ba ka kyau. Ko da an yanke shi sai ya iya ɗaukar lokaci yana da kyau kafin ya fara bushewa. Wannan yana tunamin da darajar kula da abun da kake so. Ba kawai jin daɗin sakamakon ba har da aikin da ke wannan sakamakon. A ƙarshe wardi yana wakiltar daidaito a gareni. Kyau da kaya, laushi da ƙarfi, shiru da saƙo. Ba cikakke bane amma a cikin wannan rashin cikar ne yake da kyau sosai. Wannan dalili ne da ya sa duk lokacin da ake tambayata wane fure ka fi so, zuciyata tana komawa ga wardi ba tare da shakka ba.